Ina yanke farce sau uku ko huɗu a cikin wata ɗaya kuma hakan yana taimaka ma tsaftan jikina, wurin cin abinci da mu'amala ta mutane.

Ina kallon waya na a cikin sa'o'i kamar guda goma sha huɗu zuwa goma sha biyar. Duba da yawanci ko da yaushe na kasance ina tsayawa a kan online. Hakan yana matuƙar taimaka min. Ina yin abubuwa, duba yanar gizo-gizo da sauransu, gaida 'yan uwa da abokan arziki. Hakan yana matuƙar taimaka mini wurin rayuwana da ma sauran abubuwa da suka kamata in yi. Kuma ina matuƙar jindadin hakan. Shi yasa za ku ga ko da yaushe yanzu muna gaisawa da mutanen arziki suna matuƙar taimaka mana. Hakan ya ban daɗi. Ina jin daɗi kallon waya. Duk da na san yana da illa a lafiya. Amma hakan bai sa na daina ba. Ina ƙoƙari ko da yaushe ina yi.

Eh ina ajiye kwafi na bayanai na saboda gaggawa idan an buƙace su sai na ɗauka ko an samu matsala wani abu ya ɓata. Hakan yana matuƙar taimaka mini shiyasa nake ajiye kwafin bayanai na.

A cikin ɗakina gaskiya ina son katifa domin zan kwanta a kanshi da kujera. In kasance kuma akwai wutan lantarki domin in sha sanyin fanka, in sa caji. Hakan yana matuƙan taimaka min, kuma in samu ruwan sha.

Eh ina zuwa kasuwa. Ranan litinin talata laraba alhamis Juma'a asabar harda lahadi ina fita da safe in je kasuwa. Idan na gama kasuwa na, da yamma sai na fito.

Ina amfani da mai vaseline na shafawa. Ina shafawa a jikina, yana taimakawa fata jikina wurin rashin bushewa da kuma saboda huntulu da sanyi da ake yi ya sa da ke buƙatar shi man.

Eh ina shan madara sosai sosai. Ina shan madara ta shanu da sauransu, saboda tana taimaka min lafiyar jikina, sannan, tana taimakawa in ji daɗi, in yi maganin yunwa da sauransu. Tana matuƙar amfani madara a jikina.

Ina sayan abubuwa da yawa a kasuwa, idan na je, duk sanda zan je kasuwa ya danganta ga yanayin abin da zan saya. Idan na je kasuwa, zan iya sayan kamar abinci. Da kayan, da zan yi amfani da su yau da kullum, da za su taimaka mini.

Ina matukar jin farin ciki ranar da za a biya ni albashi na saboda kuɗi za su shigo. Zan je in biya buƙatu na da na iyalai na da na yan uwa na da sauransu. Hakan ya sa nake jin daɗi sosai sosai ranar da za a biya ni albashi ko kuɗin aikin da na yi.

Baƙa ne, ina da baƙan jikan kuɗi wallet, sannan kuma akwai jika da nake ratayawa a baya na nake zuba waya na da littattafai idan zan tafi makaranta suna matuƙar taimaka mini suma.

Ina cin abinci a wurin aiki, ina shan ruwa. Ina cin abinci kamar shinkafa, doya, taliya da sauransu. Ina ci idan na ji yunwa domin in ci, in yi maganin yunwa, in huta, in ji daɗin aikina.

Eh, ina shuka tsire-tsire a gida sosai sosai, saboda za su taimakawa muhallinmu, wajen zama lafiya daga zauzayewar iska, da ƙasa, da samun iska wadda za mu shaƙi numfashi mai kyau.

Ina farkawa da asusuba daidai fitowar alfijir domin in je in yi sallah a masallaci. Idan na dawo daga masallaci kuma in ɗan huta, wani gamin idan na tashi ɗin na je masallaci na dawo, na kan. Kwanta in ƙara komawa bacci. Zuwa gari ya waye.

Shugaban aiki na dangantaka mu da shi. Shi shine shugabana a wajen aiki wanda yake ba mu umarni muna bi. Muna aiki a ƙarƙashin shi ne wanda muna zuwa aiki kullun kullun kuma ana biyan mu kuɗi.

Ina yin waƙa cikin zuciya sosai sosai saboda ni masoyin waƙa ne. Ina matukar ƙaunar jin waƙoƙi da kuma rera waƙoƙi. Musamman lokacin da nake cikin bakin ciki, hakan yana matukar taimaka mini gaskiya sosai sosai.

Ina kwana a kan gado a kan katifa nane amma wata rana ina iya kwana a ƙasa musamman lokacin da ake yin zafi. Sai na zafi na kwanta a ƙasa sama da na kwanta a kan gado.

Eh ina son cin abincin titi amma ba sosai ba ko in ce ba kowane abinci ba, saboda wani abincin zaka ga ba tsafta a jikin shi sosai amma irin abubuwa das kararrun abubuwa su lafiya ƙalau nake cin su. Wannan shine.

Ina son ƙara samun experience domin in canza aikina zuwa wani sabon aikin da zai ba ni kuɗi da kuma jin daɗi domin in taimaki yan uwana sosai sosai. Hakan ya yi matuƙar kyau.

Ina jin kukan zakara da safe sosai sosai ma sosai sosai ina jin saboda wani gamin shi yake ta dani daga bacci idan ina yin wato ainihin shi kukan zakara ina jin shi sosai sosai.

Ina karɓar baƙo cikin girmamawa da karramawa saboda baƙon ka annabin ka, baƙon ka ɗan'uwan ka ne. Yakamata ka girmama baƙo koda a ce bai maka komi ba. Muna mata ƙarsan baƙo.

Eh ina, ina kare wayana daga ƙwayar cuta ta hanyar amfani da gilashi wanda nake sanyawa a ido domin ya ƙara ma idona ƙwari da rashin jin rashin daɗi a cikin idan na ba hakan nakan ji daɗi sosai sosai.

Ba na yin harsashi a cikin baccina saboda ina yin addu'a duk sai da zan kwanta. In kwanta in yi bacci sosai sosai, wannan shine, amma ni kam ba na yin harsashi ko kaɗan a cikin ainihin wato bacina da nake yau da kullum.

Eh ina lulluɓa da bargo sosai sosai musamman lokacin da nazo kwanciya saboda ina jin sanyi ko kuma iska sosai saboda lulluɓa da bargo yana taimakawa inji daɗi wurin bacci na in tashi lafiya ƙalau. Kun ga shi kenan na.

Ina da takalman sawa kamar guda shida zuwa biyar wanda nake amfani dashi. Wani ina zuwa makaranta, wani ina yawo, wani ina shiga wanka da shi. Shi ya sa na ajiye su da yawa. Akwai kuma waɗanda kamar guda biyu ko guda uku na ware su. Wannan na zuwa makaranta ne. Yau in na sa wannan gobe sai in sa wannan.

A'a gaskiya ba kullum na ke sanya safa ba, sai dai idan zan tafi ƙwallo shine na ke sanyawa domin in sanya takalmin ƙwallo a ciki na ke sanya safa. Amma ba kullum na ke sanya ainihin safa ba. Wannan shine maganar gaskiya.

Eh ina kallon taurari da dare saboda ina jin daɗi. Ina shiga cikin farin ciki idan na kalli sararin samaniya, na kalli taurari a sama. Ina jin daɗi kuma suna haske, suna ban nishaɗi sosai sosai. Ina tunawa da girman Allah mahalicin sarki.

A gaskiya ba ko da yaushe na ke ƙetare ƙafafuna ba yayin da na ke zama, saboda yawanci na fi zama a kan kujera ne, amma ba na zama, ba na ƙetare ƙafafu lokacin zamana shi yasa ba na ƙetare ƙafafu lokacin zama.

Duba da iri da kayayyaki da yawa, ina wanke tufafina a cikin sati kamar sau ɗaya, ko kuma a cikin sati biyu in wanke su sau ɗaya. Saboda ina da kaya da yawa.

Ina sauraron radiyo sannan ina matuƙar jin daɗin sauraron radiyo domin in ji labari da kuma waƙoƙi wanda za su sanya na ji daɗi na kuma tuna da baya. Ina matuƙar son sauraron radiyo musamman ma tsofin gidajen radiyo namu na gargajiya.

Eh ba laifi rubutuna wanda nake yi da ainihin abin rubutu biro yana da, yana da kyau amma ba sosai ba. Amma ba dai laifi in na rubuta za ku ga yana da kyau sannan za a iya karanta shi lafiya ƙalau.

Gaskiya nafi son launi, farin launi saboda ni musulmi ne. Ina son farin abu duba da fari shine kaya da ake zuwa sallar Juma'a da ranar Idi wanda Musulunci ya bamu dama mu sanya.

Ehh gaskiya wani lokacin ina rubuta rekodin na ainahin kudaden da nake kashewa amma ban cika rubutawa ba kawai ina kashewa ne sai dai idan na ga na ina kashi kuɗaɗe da yawa to zan tsaya in yi lissafin ganin kuɗin da na kashe saboda kada in ba akawun ɗina matsala.

Na fi kuzari da safe. Lokacin da na tashi daga bacci, ina tashi da ƙarfi a jikina sosai sosai. Shi ya sa da safe na fi kuzari saboda na tashi, duk gajiyar da na ɗauka, na kwanta, na yi bacci, jikina ya huta, lafiya ƙalau, ina tashi da safe zan ji da ƙarfi a jikina sosai sosai.

Ina shan ruwa sosai sosai a rana saboda yana taimaka min gurin jikina ya tsaya da ruwa. Kayan ciki na su ji daɗi su hanta, su ƙoda, in yi fitsari in kasance hydrated shiya sanya.

Eh ina yin addu'a sosai sosai saboda ni musulmi ne kuma addu'a ita ce garkuwa. Duk wani mumini wanda ya kasance shi musulmi ne. Ina yin addu'a koda yaushe a yayin da nake yin sallolina a rana guda biyar. Duk sanda na gama sallah ina yin addu'a, in roki Allah bukatuna Allah ya amsa mini su.

A'a gaskiya ba ko da yaushe nake shan magani ba, saboda likita ya bani shawara kada in dinga shan magunguna kala kala, hakan zai iya ba ɗantana matsala, shi sa yanzu ko da bana da lafiya bana shan magani har sai naje naga likita.

Eh ina son kallon wata sosai sosai saboda yana taimaka mana a cikin a al'amuran mu na yau da kullum musamman da dare yakan bamu haske ya sanya duniya ta yi kyau sosai sosai. Sisa nake son kallon wata yana bani nishaɗi da jin daɗi.

Eh ina tafiya sosai-sosai da ƙafana. Na tsawon kamar, kilomita guda biyar, ko uku, saboda ya kasance hakan kamar motsa jikina ne nake yi. Wanda zai sa idan na gama jikina zai, ji daɗi.

An haife ni a watan Mayu, wata na biyar, a shekarar 2003, a kuma ranar na ashirin da daya shine a takaice an haife ranar ashirin da daya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da uku.

Ina ajiye hotunan waya na akan Google Photos. Ina yin aji su akan ma'aji na Google Storage wanda za su taimaka mun ko da na rasa waya na in dawo da su.

Ina goge haƙorana sau biyu ko sau ɗaya a rana. Ya danganta ga yanayin kalar abincin da na ci, shi yasa na ke goge shi wannan haƙoran nawa kuma yana taimakawa wurin lafiyar jikina da kuma kyawun su.

Ina amfani da kafafen sada zumunta domin saƙonni da yawa. Ina amfani da Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram da sauran su. Ina amfani da su yau da kullum kuma kowane ina amfani da shi yadda ya kamata.

Eh ina kunna tsaran batiri a cikin wayana saboda ya taimakawa batirina yayi ƙarko sosai sosai. Shi yasa nake kunna shi a wayana domin in ƙara lafiyar batirina.

Eh gaskiya nafi son tuffa da kuma kankana da lemu da gwaiba. Ina matuƙar son su sosai sosai saboda suna taimaka ma na sa a bakina inji daɗi sannan in yi farin jiki.

Ina son gudun fanka na tsaka-tsakiya, amma ba na so fanka yayi ta gudu har zuwa ƙarshe saboda ba na son sanyi ya dinga shiga hancina wanda zai iya haddasa mini wato ainihin jin ba daɗi ko mura.

Ina zuwa kasuwa a ranan Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, harda Asabar da Lahadi. Ina zuwa kasuwa kullun, ina fita da safe in dawo da yamma daga kasuwan bayan na gama kasuwanci na.

Ina son takalma slippers wanda ba na ciki ba wanda zan dinga in na sa ƙafana zan dinga shan iska. Bana son sanya takalmi wanda ke da matsi ko kuma wanda yake a rufe gabaki ɗaya saboda zai sa ƙafafu na su dinga zafi sannan bani da lafiyan ƙafa. Bata iya yin saɓa da tauransu.

Labule na kalan ruwan toka ne. Shine kalan labulina. Ina son kalan saboda baya ɗaukan ƙura da kuma ɗauda da yawa. Shi yasa nake son kalan ruwan toka saboda idan za ku kalla da kuka, kalan toka shima kalan ɗautatauta ne.

Gaskiya ba ni da wanda ke kafafa mini baya. Ni nake kaƙapa baya na da kaina saboda na kasance niɗin ba ni da aure kuma ni kaɗai nake rayuwa na. Shi ya sanya sai dai ko idan ta kama na je likita, asibiti zai taimaka mini.

Unguwarmu ta kasance babu hayaniya sosai saboda duk yawanci mutane suna fita, suna zuwa gurin aikinsu. Sannan lungu ne shi ya sanya unguwarmu take shiru. Kuma ina jin daɗinta sosai sosai.

A'a gaskiya bana cin goro saboda ni ɗin na kasance yaro ne, ni dama yaro ne. Na kai shekara irin ashirin da wani abu a duniya. Bana son cin goro saboda idan na sanya a bakina bana jin daɗi. Wasu ma suna cewa ba kyau. Indan ka ci zai iya samun lafiya na.

Ina inganta aikina ta hanyar yin aiki mai kyau, mai ƙarƙo wanda wanda aka yi ma aiki za su ji daɗin aikin za kuma su yaba shi, shi ya sa babban abin da na riƙe gurin aikina shi ne aiki mai ƙarƙo da kuma kyau.

Eh ina kawo abubuwa da dama a cikin gidanmu. Musamman idan na samu kuɗi, nakan kai musu abinci da sauran abubuwa da za su taimaka musu. Ina so kuma su dinga min addu'a. Ina jin dadi sosai, sosai gaskiya.

Idanuna sun kasance farare ne, sai dai wani lokacin in na tashi daga bacci ko kuma wani abu ya same su suna ɗanyen ja ja. Amma idona ya kasance fari ne kuma ni ɗin ma na kasance farin mutum da baki baki.

Na fi son dafa kwai in tafasa shi da ruwan zafi, haka nan sai in ci shi a haka. Ba na son ƙwai wanda ya kasance an soya shi saboda zai iya fuskantar matsala ga lafiyar jikin mutum.

Ina tafiya zuwa gurare amma ba sosai ba saboda na kasance ni da ina zuwa makaranta ban da lokaci amma in sha Allah idan na gama makaranta ina tunanin zan zagaya in je gurare na shaƙatawa da kuma gurin jin daɗi da gurin wasanni.

Eh ina bada shawara a aiki, musamman idan naga anyi abu wanda ya kasance abin ba daidai ba ne ba. To dole in bada shawara, ko kuma idan naga wata hanya wadda za ta kasance ita za ta fiye mana sauƙi a gurin aikin, to dole in bada shawara a bi ta.

A'a gaskiya bana sanya agogo a hannuna, amma ina tunanin may be nan gaba zan iya fara sanya agogo a cikin aina hin hannun nawa, shi sanya, amma bana sanya agogo gaskiya.

Eh ina riƙe laima lokacin da ake ruwa, ina ɗaukan shi domin ya kare ni daga ainihin ruwan sama. Ina yin amfani da laima sosai sosai. Ina amfani da shi.

Eh kujeru na suna da dadi saboda suna da laushi sannan ga su za ka iya kwanciya a kansu. Shi ya sanya nake jin daɗinsu. In na kwanta zan ji laushi sannan innaga dama zan yi kwanciya na in yi bacci a kan kujerun wannan.

Ina amfani da WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter da sauran kafafen sada zumunta. Ina amfani da su sosai sosai yau da kullum kuma ina amfani da su.

Eh gaskiya ina gaida mutane domin nuna musu ladabi da biyayya da kuma soyayya da girmamawa. Shiyasa nake gaida mutane, musamman iyaye na da kuma malamaina.

Eh a gaskiya na fi son naman kaji. Na fi son shi saboda shiɗin nama ne mai daɗi kuma akwai laushi gashi baya dau, baya da ra'ayi ace in ka ci shi da yawa zai baka matsala a jiki shiyasa nake sonshi.

A gaskiya na fi son lokacin da na tashi daga bacci, lokacin da na tashi, saboda idan na tashi daga bacci, zan tashi jikina ba wata damuwa, ba gajiya imma da wurin zazzabi zazzabi duka jikina ya huta. Zan-- to a lokacin zan ji daɗin yin aiki sosai sosai.

Eh ina ajiya a yanar gizo sosai sosai, musamman ma a Google Cloud da sauran abubuwa ina ajiye fotuna na da kuma bidiyos ina ajiyesu wanda zasu taimaka mun.

Eh, na kasance ina cin abinci da cokali. Na fi cin abinci da cokali fiye da da hannuna, amma wani lokacin idan zan ci kaman tuwo, ina sanya hannuna saboda na fi jin daɗin cin tuwon da hannu. Idan kuma wani abinci ne daban, zan sa cokali in ci.

Ba kullum nake sanya turare ba. Na fi sanya turare lokacin da zan, lokacin da nayi wanka, zan shiga cikin mutane ko kuma zan tafi makaranta. Amma in zanni gurin aiki ban cika sanya turare ba.

Eh lamba na mai arbarka shine mutane sun bani lambar yabo saboda niɗin na kasance mutun ne mai son addinin musulunci. Ina yin sallah, ina yin addu'a, shi ya sanya wannan ya kasance lamba da mutane suke son nuna.

Eh ina sayan kayayyaki sosai a yanar gizo, musamman a cikin AliExpress, Temu, Jumia, Amazon da sauransu. Na kasance ina sayan abubuwa, musamman abubuwan da suka shafi abubuwa na kayan wut, kayan lantarki da kayan waya ta hannu.

A'a gaskiya ba na zama a kan gwiwa na shine ina zama lafiya ƙalau yadda kowa yake zama. Wannan shine bana zama kan gwiwa.

A gaskiya ina taimakon mutane musamman masu ƙaramin ƙarfi wanda na ga ya kamata a taimake su ko kuma marasa lafiya wanda suna buƙatar taimako to su ma ina taimakon su saboda Allah zai taimake ni nima.

Burina shine in samu kuɗi da yawa, in gina gida, in yi aure, in haifi ɗiya, in yi, in kasance na taimaki iyayena, na kasance abin alfahari. Sannan abun nuni a wajen mutane sosai-sosai.

Ina amfani da tsin tsiyar kwakwa da kuma tsin tsiya tamu ta Hausa ta laushi wadda nake amfani da ita gurin share cikin dakina 'yan kuraraki sannan tsintsiyar kwakwa ina amfani da ita idan zan share wajen gida, wun da ke da ɗan tauri-tauri shiya sa.

Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfutana domin ya kasance ina amfani da ainihin abubuwa na yanzu da sabon gyararraki da wannan abubuwa suka zo da shi a cikin wayana ko kuma kwamfutana.

Na faɗa muku ba sau ɗaya ba sau biyu ba ina amfani da WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter da sauran kafafen sada zumunta. Ina amfani da su yau da kullum domin ganin labarai, yadda duniya take ciki, da kuma yadda mutane suke rayuwa, a sassa na duniya daban-daban.

Gurin aikinmu ya kasance waje ne wanda muke neman abinci sannan muna yin aiki, a biya mu, muna jin daɗin shi, muna yin abubuwa na saidawa da aiki.

Abin da nake yi a gida kullum shine na kasance ina yin shara na kofar dakina da kuma dauke dauɗa daga cikin dakina in watsa da su a wurin da ake zubar da shara a waje kenan.

Ina ajiye takardun aikina a waje mai matuƙar muhimmanci a cikin ambalans. Ina zuba su, ina kula da su sosai da sosai saboda suna da matuƙar muhimmanci gare ni domin idan na rasa su za a iya sa mun matsala shi yasa. Dole in adana su a inda ya kamata.

Eh ina daidaita aiki da rayuwa ta hanyar idan na tsaya nayi nazari da kuma tunani, zan ga a ma'anar cewa duk aikin da mutum ya kasance yana aikatawa to ko da ya tsaya ya yi tunani, sai ga in kai mai kyau rayuwa za ta gwada maka mai kyau. In kai marar kyau ma haka.

Ban gane wannan tambayar da ka ke ba. Ta kunnen waya ban gane ba saboda na kasance gaskiya kamar ina amfani kamar ba na amfani da shi saboda na ce wa barin iya baka ansa ba kai tsaye saboda baka bani ba ka mun tambayar yanda zan fahimta ba.

Ina yin abubuwa da dama domin in kiyaye lafiyan jikina. Ina kula da abincin da zan ci da kuma wurin da zauna da zan zauna da kuma abinda ya kamata inyi da kuma motsa jikina da kuma kula da wuraren da zan shiga da mutanen da nake mu'amala. Ina yin haka domin in taimaka ma lafiyan jikina.

Eh sosai sosai ma zan iya gabatar da rahoto na wani abu da ya faru idan ina wajen zan iya taƙaita in bada ainihin fadawa duniya abin da ya faru a wajen.

Ina da katin kasuwanci na wanda nake amfani da shi domin saye da sayarwa. Wani lokacin ina samun ragi ma a cikin kayayyakin da nake saya saboda wannan daraja na katin kasuwanci na.

Ina amfani da kwamfuta sosai sosai ma. Ina amfani da ita, ina san amfani da kwamfuta, ina amfani da shi wurin karatuna da kuma duba labaran duniya da abubuwan da suka shafi fasaha da ci gaba. Ina amfani da kwamfuta.

Abun da ya fi matuƙar muhimmanci a cikin abokantaka shine idan kuna tare da mutum da abokinka ne, za ku dinga faɗa a kanku gaskiya, sannan za ku dinga kula da junanku, kuna yin abin da ya kamata, kuna kiyaye duk wani abu wanda ya kasance abin shi bai kamata ba.

Eh ina son ɗaukar hotuna musamman gurare wanda suka kasance sun min kyau. To ina son ɗaukan hoton wajajen nan musamman wurin da yake da kamar sara rin samaniya, wurin da yake da tsirrai da kuma fulawowi da shukoki.

A'a gaskiya bana yin aiki bayan lokaci. Idan har lokacin aikin nan ya wuce to zai yi wahala in yi aikin nan, sai dai mu bari zuwa gobe idan Allah ya kai mu gari ya waye lokacin aiki ya yi sai in zo in ɗora daga kan wannan aikin da ban yi ba yau.

Eh ina da wifi a gida wanda nake amfani da shi domin ya haɗa ni da intanet. Ina amfani da shi sannan kuma ina sanya mashi data ya kasance koyaushe idan na, idan na haɗa shi da wayana, je min aiki in ji daɗi.

Na fi son hawa matakala, domin matakala shine abin da nake gani. Lifta kuma za a iya samun matsala wurin injin ko dai wani abu. Amma wannan ni ne nake gani, babu wani abu da zai faru. Shiyasa na fi son hawa matakala a kan lifta.

Lokacin da nake wanke kayayyakina da ke ina da kayayyaki da yawa gaskiya ban cika yin wanki sosai ba. Amma wani gamin in ta kama ina yin wanki sau ɗaya a sati. Ko kuma sau biyu ko sau uku saboda na ce maku already ina da kayayyaki da yawa.

Eh ina da fanka a rufin ɗakina, ina da shi sannan ina kunna shi idan na ji zafi. Sannan idan kuma ana sanyi zan kashe shi saboda kada ya ba lafiya na matsala. Muna da fanka a cikin ɗaki.

Eh, wani lokacin ina yin talla musamman a shafukan sada zumunta. Ina yin talla kayayyakin da nake sayarwa domin samun sabbin masu saye da sayarwa a cikin wannan kasuwancin nawa wanda zasu taimaka min.

Ina miƙe jikina sosai sosai, musamman idan na tashi daga bacci. Nakan miƙe jikina tun daga hannuna har ƙafafuna in miƙe su. Haka yana taimaka min in ji daɗi, jikina ya huta, in ji daɗi sosai sosai.

Ina yin wanka da safe, ina yin wanka da yamma ko kuma lokacin da na dawo daga wurin aiki. Amma na fi yin wanka da safe musamman lokacin da zan tafi kasuwa ko kuma makaranta. Idan ana sanyi zan yi amfani da ruwan zafi. Idan kuma ana zafi zan yi amfani da ruwa mai sanyi.

Ina biyan kuɗi ta waya sosai sosai, musamman idan zan tura wa mutane kuɗi. Ina amfani da banki na da kuma application domin in shiga, in tura, in tura kuɗi ko kuma karɓan kuɗi. Ina matuƙar amfani, ina matuƙar tura kuɗi ta waya sosai sosai. Na ma fi tura kuɗi ta waya akan yin amfani da kuɗin ido ta ido.

A gaskiya bana kunna kendar a gida saboda yanzu abin ya kasance kaman can da ne, yanzu an samu ci gaba. Akwai fitilu da kuma fitilu na waya da gulab gulab wanda suke amfani da wutar lantarki.

Gidanmu yana da ƙasa kala ƙasa fari fari. Duk wanda yace ƙasa kuma saboda mu mun kasance muna Nijeriya ne wurin da muke ba tsakuwoyi sosai. Hakan yana sanya ba mu da tsakuwoyi sosai. Muna da kyau da kula.

Ina amfana, ina magana da abokan ciniki na cikin girmamawa da natsuwa da kuma magana da ta kamata saboda su ɗin sun kasance mutane ne masu taimaka min gurin kasuwanci. Dole in kula da su, in yi ma'amala mai kyau da su shiyasan ya nake son su.

Ni din kasance mai yin ainihin wasan ƙwallon ƙafa ne ko kuma gudu da kuma wasu sauran motsa jiki. Ina yin su, su ne gaskiya wasannin da na fi kuma na fi so. Ina jin daɗin yin su.

Maganar gaskiya, na fi son in kasance a zaune fiye da a tsaye. Duk da bana so in zauna a zaunan sosai. Haka zalika shima a tsayan bana so in tsaya sosai. Domin idan na tsaya sosai hakan zai iya ba lafiya na masala.

Eh, sosai sosai ma na iya dafa abinci. Saboda yanzu haka ma ni nake dafa abincin kaina. Musamman lokacin da nake makaranta ina dafa duk abun da naso kuma ina dafa shi da daɗi. Na iya dafa abinci gaskiya sosai sosai. Da ma zan iya za ku iya zuwa in ba ku cin abinci, da zakuji daɗi.

Idan na yi ragowan abinci ina ajiye shine in nimi waɗanda almajirai wanda ya kamata a bawa mabukata sai in basu idan ban samu ba kuma gaskiya haka nake saide in zubar da shi wanda na san bai da kyau amma bana da wata hanya saboda idan ya lalace zai kasance abu marar yana wari a cikin ɗaki kuma bazan ji daɗi ba.

Ina zuwa kasuwa da safe ne, ina fita tun da sassafe da yamma idan na gama cin kasuwa nayi ciniki na, sai na dawo gida. Ina fita a ranaku na cikin sati duka wannan ranakun guda bakwai ina fita a cikinsu sosai sosai.

Sosai sosai ma ina matuƙar son buɗe taga, domin iska ta shigo cikin ɗakin, in ji kuma daɗi in samu iska wadda zan shaƙa saboda duk sanyin da ake, ina san ƙofa ta, taga ta ta kasance a buɗe, saboda in samu iskan nan, idan ba iska ba ran iya bacci ba.

Ina karɓar kira da yawa sosai yayin da nake yin aiki. Musamman lokacin da nake aiki, ina karɓar kira daga waya daga kuma mutanen da muke aiki. Domin idan suna buƙatar taimako ko kuma daga gida idan wani abu ya faru ana buƙatar a ji daga bakina. Hakan ya sa na kasance ina karɓar kira sosai sosai daban daban. Hakan yana da matuƙar amfani a gare ni da kuma rayuwata shi ya sa ina amsa kira dayawa gaskiya yayin aiki wanda ya shafi aikin da kuma wanda yake daban da aikin. Hakan zai mataƙar taimaka.

A gaskiya ina son cin abincin da ya sa nake jin daɗi sosai. Shine abincin kamar ina cin shinkafa mai daɗi takan sa in ji daɗi. Musamman lokacin da nake jin yunwa sanan aka haɗa mun da nama aka kawo mun ruwa me sanyi. Idan na ci wannan abincin ina fa jin daɗi sosai sosai wallahi nake gaya maku ina jin daɗi. Ina son cin abinci sosai sosai musamman ma abinci wanda ya ke ce me rai lafiya da kuma gina jiki. Ina son cin abincin nan sosai.

Eh ina amfani da Android waya Xiaomi 13T. Ina amfani da wayan nan kuma ina jin daɗin ta. Na sayo ta ne daga Lagos. Duka last sati biyu ko uku da suka wuce na saye ta kuma gaskiya ina jin daɗin wayan sosai, sosai. Ina amfani da Android phone ne saboda wayan 5G ne kuma yana da network sosai, sosai. Ina jindaɗinsu matuƙa yadda ba ku tsammani.

A yanzu haka bana cizon farce na, amma a da ina cizon farcen gaskiya. Ina cizon farce na ada, amman yanzu na daina saboda yanasa mutun yaji ciwon farce sannan kuma, yana iya shafan lafiyan jikin mutun. Shi sa yanzu bana yi kuma duk wanda yake yi ma zan ba shi shawara ya daina saboda hakan ba kyau. Zai iya shafan lafi-lafiyan jikin mutum wanda likitoci suna jamana kunne kullun mu kula da lafiyarmu, mu kula da abubuwan da ya kamata mu dinga yi gaskiya. Shi sa bana son cijon farce na kuma zan ba kuɗan gidanmu ne zan ba shi shawara ya yi ƙoƙari ya daina wannan aikin saboda baya da kyau ƙoƙaɗan.

A gaskiya bana jurewa barkono mai yaji, musamman a cikin abinci saboda ni ba makwaƙaici cin barkono bane ba saboda ina da basir sannan kuma idan na sanya shi a bakina lokaci da dama ƙuraje suna fitowa akan harshe na yana sawa inji zafi bana jin dadi shiyasa bana amfani da barkono sosai sannan bana so in ji shi ko a cikin abinci ko a cikin nama ma bana son amfani da wannan barkono a gaskiya zan ba mutane shawara kuma su daina amfani da shi sosai saboda yana sa bakin mutum ya dinga zafi fatar bakin mutum ta daɗe sannan ƙuraje su fito wa mutum a harshe ba kyaun gani ba dadi.

Eh sosai sosai ma ina iya ɗaure ƙulli saboda ai mu yanzu ɗaura ƙulli ma ya zama mana ma ruwan dare saboda ka ga ko kaya za ka sanya a jikin wandonka akwai zariya da ake sanya wa da ɗaure ta ake. Kuma in ka sayi abu dole za a baka wani abin irin ko saman leda za a ƙulle ta. Wanda dole sai ka je ka kunce ta ka ga dole in iya sunce ƙulli da kuma ɗaurewa. Ina ɗaure abubuwa sosai sosai ina ɗaura zani, ina ɗaura labule, ina ɗaura kayana, ina ɗaura abubuwa daban daban, ina ɗaura waya da sauran su.

Ina matuƙar samun horo a wurin aikina saboda muna amfani da gwanaye, oganina waɗanda suna matuƙar taimakawa wurin horas da ni, wurin koya min yadda ya kamata in yi aiki mai kyau, mai inganci wanda mutanen da muke ma aiki za su ji daɗi. Sana'a wanda ma ba aiki muke musu ba su ma idan suka gani za su ji daɗi, za su dinga cewa su ma suna so mu musu ko kuma da ma su ne suka iya wannan aikin. Shi yasa gaskiya ina san matukar horo a gurin aikina. Kuma duk wanda ya zo yagan aikin da nake yi zai cewa tabbas, muna samu horo a gurin aiki na kuma zai ji dadin yadda muke aiki ina matuƙar jin daɗin yin aikin nan.

Ina matuƙar son ɗakina ya kasance koda yaushe a cikin haske, saboda bana son duhu. Saboda ko waya zan kalla, na fi so ɗakin ya kasance da ɗan haske shi. Ina ganin ko ina a cikin ɗakina, hakan zai sa hankalina ya kwanta. Sedai idan na zo kwanciya bacci shine bana buƙatar haske sosai. Zan kashe abun haskena, amma maganar gaskiya, ina son ainahin wato haske a cikin ɗaki, saboda dole bana son duhu, sanan du wanda mutum mai hankali za ka ga, a cikin duhu za ka ji ba daɗi. Amma idan aka kunna haske, za ka dinga ganin kanka lafiya ƙalau. Musamman ma mu anan Najeriya, kin ga ba nefa ba ake kawo wa sosai, to amman idan kana da fitila, ko kuma fitilan waya, ko wani abu dai wanda yake da haske, za ka ga lafiya ƙalau ka, ka yi shi, ba tada wata matsala ba, in ka ga haske, zaka yi kwanciyar hankali, ka yi karatu, ka kalli waya, ka ji dai niche niche lafiya ƙalau. Sakamakon idan kuma za ka kwanta bacci, duhu ne za ka gani.

Eh ina duba lambar QR ta hanyar amfani da QR na cikin waya na, in ɗauka in ɗauki waya na in yi scanning ɗinta a gurin in ga ainihin abin da aka bani. Idan website ne zan buɗe, idan kuma zai gwada mun wasu lambobi ne su ma zan shiga in gani. Idan ma zai bani wani notification ne ko kuma zan tura kuɗi. Di ina amfani da QR sosai sosai domin scanning na abubuwa da zai kamata in yi scanning in gani. Ina amfani da QR code sosai-sosai kuma na iya duba ina saboda yanzu na ma fi jin daɗi idan ko zan tura kuɗi ko kuma zan yi wani abu a bani QR code in yi scanning ba tare da ana faɗa mun abu ba, zan je in iya sanya shi ba daidai ba. Amman duk lokacin da aka ce ka yi scanning ɗin abu za ka ga exactly daidai yadda abin yake haka za su ba ka shi ba tare da wata matsala ba.

Eh muna biyan kamar naira dubu goma sha biyu a wata. Duk wata haka muke biyan kuɗin wutar lantarki daga gidan da muke. Akwai ɗakuna da yawa. Kowa yana ba da naira dubu ɗai ɗai sai mu haɗa idan an yi saura kuma. Idan an yi sauran kuɗi sai a bari sai wata mai zuwa a biya. Ɗakunan guda ashirin ne. Kowa inya bada dubu ɗaya za a tara dubu ashirin, za a tara dubu ashirin sannan in aka fidda dubu sha biyu saura dubu takwas. Wannan dubu takwas ɗin za mu ajiye ta sai wani watan mai zuwa sai a haɗa haka haka muke biyan kuɗin wutar lantarki kuma ba laifi. Kwana biyun nan muna samun wuta gaskiya. Ina matuƙar jin daɗi.

Abin da na fi jin tsoro shine rashin lafiya mai matuƙar tsananin. Banason rashin lafiya na tsani ina matuƙar tsoron rashin lafiya. Saboda lafiya ita ce uwar jiki, sai da lafiya za ka iya neman kuɗi. Har a yau ki daya sai sanya bana, sai sanya nake jin tsoron a ce bani da lafiya ko kuma sannan ina tsoron, ina tsoron mutuwa. A matsayina na musulmi ban san cewa ba idan na mutu, mai zanje in taras, ina tsoron Allah, ina tsoron mutuwa sosai sosai saboda ina, ina tuna abin harkuka nake idan na tuna cewa fa dole sai mun mutu. To shi ya sa mutuwa daya daga cikin abubuwan da nake jin tsoro gaske. Ina jin tsoron mutuwa da rashin lafiya saboda ita rashin lafiya idan baka da lafiya fah ba abunda zaka iya neman kudi ba baza ka iya komai ba kana nan ibada ma ka je masallaci ka yi sallah ba za ka yi ba. Sakamakon idan kana da lafiya, lafiya ƙalo za ka yi abubuwan ka. Sannan ita ma, ita kuma mutuwa ƙaɗis daga lokacin da mutum ya mutu, daga lokacin da aka ce mutum ya mutu to fa duk wasu abubuwa nace sun tsaya, sai ayyukan da yayi. Kuma mutum bai san abin da zai je ya taras ba. Amma in sha Allah kuna sa ran idan mun rasu za mu cika da imani, Allah ya sa mu cika da imani.

Hanyoyin da nake tabbatar da ingancin aiki suna da yawa sosai. Musamman kun ga na ɗaya ina tabbatar da muhimmancin aiki da farko, idan na ga yadda aka tsara aikin, da kuma yadda aikin ya gudana, da yadda aka gabatar da aikin, da kayan aikin, da waɗanda suka yi aikin. To, in na tsaya na duba zan je in shiga in gani da idona lokacin da ake aikin da kuma lokacin da aka gama aikin zan je in duba gani idan na ga yadda aikin ya tafi fu shuwa zan ga aikin ya yi to ko bai ba.

Koyan sabuwar fasaha abu ne da kowa zai iya yi, ba sai ka zama mai wayo sosai ba. Abu na farko shine ka san abin da kake son koya da kuma dalilin da ya sa kake son koyonsa. Idan, idan ka san dalili zai sa ka dage sosai. Idan kuwa ba ka sani ba, abin zai sa ka sha wahala sosai. Bayan haka ka fara koyon fasahar a hankali daga abu mafi sauƙi. Kada ka yi gaggawa, ka kwatanta kanka da wasu wanda sun ƙware a wannan aikin. Sannan ka nemi ilimi daga wurare daban-daban. Ka tambayi mutanen da su ka riga, su ka riga sun fasaha, ka kalli bidiyo, ka karanta rubutu, ka saurari. Bayanai tambaya ba abin kunya ba ce. Abin da yafi kunya shine mutum ya zauna cikin jahilci. Abu mafi muhimmanci shine atisaye. Duk abin da ka koya ka yi ƙoƙarin aikatawa kullum. Ko da ka yi kuskure, ka je ka gyara shi domin kuskure hanya ce da za ta taimaka maka ka san gaskiya. Babu wanda ya iya komai tun farko. Haka kuma ka kasance mai haƙuri. Kada ka ce ban iya ba cikin gaggawa. Koyor na ɗaukar lokaci. Idan ka dage ka ci gaba a hankali, za ka ga kana iya abin da, da can ka ganin ba zai iya zuwa ba. A ƙarshe ka yi amfani da fasahar da ka koya, ka yi aiki da ita a hanya da ta dace. Kada ka yi amfani da ita da hanya ba ta dace ba. To wannan indai ka yi haka, hakan zai taimaka maka sosai wurin koyan fasaha.

Abu na farko wurin haɗuwa da abokin ciniki shine ya kamata ka kula cewa abokin ciniki shi ma ba mutum ne kamar ka kuma mutum ne wanda zai kawo maka cigaba shine. Ba za ka iya haɗuwa da abokan ciniki ba idan kai da kanka ba ka san abin da kake sayarwa ba ko hidimar da kake bayarwa. Dole ne ka iya faɗa da bakinka cikin sauƙi, ka iya magana wadda za su fahimta, wadda hankali zai ɗauka, za su ji daɗi. Abu na biyu shine ka fito waje ka haɗu da mutane. Abokan ciniki babzai zo daga sama ya fado ba dole ne sai ka je inda ya kamata ka nemi. Kada kana kwance a cikin ɗaki ka ce wai nan abokin kasuwancin ka zai zo ya same ka. A'a, idan ka yi haka ka cuce kanka. Abu na uku shine gaisawa da kyakkyawar mu'amala. Yakasance abokin cinikinka ka kula da shi sosai, kana gaida shi, kana kyakkyawar mu'amala, hakan zai ƙara danƙon kasuwanci tsakanin ku. Ka nuna masa cewa kana matinta shi. Kada ka fara da magana kan kuɗi kai tsaye idan kuna kasuwanci da shi. Yakasance kana mai magana wanda hankal zai ɗauka shi da kanshi ba ma shi ka tambaye shi ba, ji baya kuɗin ka. Sannan abu na hudu shine ka saurari mutum da kake magana da shi. Kada ka zama mai magana kai kaɗai. Ka bari shi ma ya yi magana. Misali kunzo kuna magana akan wani sabon kaya, kada ka je ka kai ta magana. Ka jira ka ji shi ma ta bakin shi domin zai iya kawo maka wani abu wanda kai ɗin ba ka sani ba. Shi ya sa dole yakasance mu tsaya mu kula da abokan da muke hulɗa da su na kasuwanci mu girmama su. Abu na biyar shine gaskiya. Gaskiya ita ce ginshiƙin kasuwanci. Kada ka yi ƙarya don ka ja hankalin abokin cinikinka. Idan ka yi haka tabbas ba ka kyauta makan ka. Yakasance ko da yaushe kana faɗin gaskiya a cikin kasuwancin ku shine. Saboda idan kana yin ƙarya daga yaga nuku ku kuma ka faɗa mai wani abu akan kayan ka kuma ya ji ya ga ba haka ba, to gobe ba zai dawo ba. Sannan zai-- idan ma akwai wasu 'yan uwan shi da suke zuwa suna kasuwanci wurin ka, su ma ba zai ba su dama zai hana su su zo. Abu na shida shine dole yakasance ka nuna ƙarya. Mutane suna kalon yadda kake sutura, yadda wurin aikin ka yake. Idan wurin ka yana da tsafta, haka za ka dinga samun mutane. Idan kuma wurin kasuwancin ka yakasance ka bashi bakyan gani to gaskiya ba za ka samu abokan ciniki sosai ba. Shi sa dole yakasance kana yin tsafta, kana gyara kasuwancin ka. Abun kuma na bakwai shine ka ya hakuri ba kowani mutum ka haddu da shi zai zama abokin ciniki ba wasu za su ƙi, wasu za su ce ba yanzu ba, wasu za su yi shiru. Kada ka yi fushi ko ka gaji kasuwanci don hulɗa da mutane. Yana buƙatar haƙuri sosai. Wanda ya dage shi ne yake samun nasara. Abu na takwas shine ka yi amfani da dangantaka da aboki, ɗan uwa, maƙwabta, abokan magada. Duk za su iya zama hanyar samun abokin cinikin kasuwanci ta hanyar faɗa musu irin su ɗan tallata maka kayayyakin ka, ya sun je gurabe. To kai ma idan yakasance kana kula da wannan mutanen su ma kana mu'amala mai kyau da su, hakan za ta taimaka maka wurin kawo kasuwanci. Abu na tara shine ka yi amfani da waya, kafafen sada zumunta wajen tallata kasuwancin ka. Domin a yau yanzu za ku ga kusan ko da yaushe mutane suna amfani da waya ne kuma mutane an fi son amfani da waya. To idan kana amfani da waya hakan zai taimaka ka dinga tallata kasuwancin ka, kana samun sabbin abokan ciniki. Sannan ka kula da tsaffin abokan cinikin ka saboda su ne ginshiƙin ka. Idan ba dan su ba, da kasuwancin ka har yanzu bai ɗore ba. Dole yakasance ka kula da sabbin abokan kasuwancin ka. Kuma yakasance ka kasance mutum ne mai kirki, ladabi, gaskiya, haƙuri da ƙoƙari. Waɗannan su ne sirrin haɗuwa da abokan ciniki na gaskiya. Idan ka bi waɗannan hanyoyi ina mai tabbatar maku in sha Allahu za ka ci ribar kasuwancin ka sosai sosai. Saboda idan ba ka kula da abokan ciniki to kasuwancin ka ma gabaki ɗaya zai iya taɓarɓarewa amma inde kana kula da abokan cinikin ka in sha Allahu hakan zai matuƙar taimaka maka. Wannan shine shi yasa kula da abokan ciniki yana da matuƙar amfani.

To al'ada ta ta bahaushe tofa miyau ba a ko da yaushe ake yin shi ba, ko kuma in ce ba a kowane guri ake tofa miyau ba. Idan kana cikin gida kamar ɗaki, falo, ofis, makaranta ko masallaci ba daidai ba ne ka tofa miyau a ƙasa. Idan akwai bukata, ya dace kayi amfani da tissue ko ƙyalle ka tofa a cikinsa nan ka jefar da shi kwandon shara. Wannan yana nuna kana da tsafta da kuma girmama wurin da kake. Idan kana waje kamar hanya ko fili ma bai dace ba ka tofa miyau inda mutane ke wucewa. Idan dole ne ya fi kyau ka nemo wurin da ba a ciki bi ba a ciki bi ba ko kuma kayi amfani da tissue jin haka yana kare lafiyar jama'a domin miyau na iya ɗauke da ƙwayoyin cututtuka wanda kai kanka kila baka san su ba. Kaje ka goga wani shi wanda shi bai ma da cutar nan. A wuraren taro kamar jama'a, kasuwanci, mota ko taron aiki tofa miyau a fili abu, abu da mutane ke ƙyama suna matuƙar ƙyamanshi saboda haka gaskiya bai kamata ba. A takaice koda yaushe na faɗa ba saboda wasu biyu ba ka kasance kana tare da tissue ko ka sa shi a kwandon shara. Kwandon shara ma idan ka ga da mutane a wajen kana iya bari sai sun bar wajen. Amma ka guji tofa miyaj kwata kwata a wurin da yake da mutane ko kuma wurin da ka san mutane suna cin abinci saboda za ka iya goga musu da cuta wanda kai kanka ba ka san ta ba. Shiyasa gaskiya ya kamata mutum ya dinga kula da lafiyar shi.

Eh ina kunna sanarwar application notification saboda suna matukar taimaka min musamman lokacin. Da bana cikin application. Idan ina kunna sanarwa zan ga ainihin abin da yake wakana. Idan a Facebook ne zan ga an turo mun message ko kuma wani ya kira ni in je in maida mai abin da ya ce min. Idan a kan messenger ne shima idan anyi mun zan gani in je in maidawa mutum abunda yayi mun, idan a kan Twitter ne shima zan gani in je in ga abunda akai mun tweeting ko kuma akai linking comment ɗina. Yi mentioning ɗina zan je in gani in duba in ga abin da ya kamata. Balantana ma idan kuɗi ne na tura ko kuma aka turo mun zan ga shigowa da fitowar kuɗi a cikin asusun banki na. Na waya na ina amfani da su gurin tura kuɗi wanda da yawa akwai application kamar su message. Idan an turan message su ma ina amfani da su domin ganin saƙonni a cikin application na waya na. Sa nake son kunna sakonni a waya ta.

To, da farko dai ya kamata mutum ya fahimci cewa rikici ba lalle ne ya zama abu mara kyau ba. Wasu lokuta rikici yana faruwa ne saboda mutane suna son abin ya fi kyau ko kuma saboda rashin fahimta. Idan aka sasanta rikici da kyau, yana iya sa aiki ya fi inganci, mutane su fahimtar juna kuma wurin aiki ya zama mai zaman lafiya. Abu na farko sasanta rikici shine ka kwantar da hankalinka, kada ka yi magana kana cikin fushi domin idan ka kasance ka sasanta wannan rikicin, hakan zai taimakawa aikin ku ya ci gaba, ya tafi yadda ya kamata shi ya sa gaskiya ko da yadda mutane ya kamata su dinga sasanta rikici. Ina matuƙar son idan naga ana rikici dole ka tsaya ka ji daga bakin mutanen guda biyu ko ne ka ji ta bakinshi, kada ka je kawai ka ba wani gaskiya. Sau da yawa rikici na kasancewa tsakanin ma'aikata biyu ko ma'aikata da kostoma. Duk wanda ke aiki ya san cewa rikici abu ne mai kyau saboda yana rage aiki da haɗin kai. Saboda haka sasanta rikici yana da matuƙar muhimmanci domin zaman lafiya da samun nasara. Saboda idan ya ka kasance ba kuo sasanta rikici, kunbar mutane a cikin suna aiki haka to aikin ku za ku ga bai tafi yadda yake kyau kuwa yana ƙyamarwa ne. Wancan yana ga-- abu na biyu shine ka saurari kowane bangare da hankali. Kada ka ɗauki hukunci kafin ka ji duka bangarorin. Idan wani ya ce maka ka za, ka za, ka za, ka za, shi ma wancan ya ce maka ka za, ka za, ka za, to ka tsaya ka saurare su kuma ka tsaya ka yi tunani ka yi aiki da hankalinka domin gano cewa ainihin wane ne ke da gaskiya. Abu na uku shine ka zauna da sanyi. Lokacin rikici mutane suna da fushi amma kai ka kasance wanda ka, za ka raba su. Kasance ka natsu sosai saboda idan ka natsu sosai hakan zai taimaka maka wajen rikicin ka yai tsafta. Abu na hudu shine ka yi amfani da magana mai kyau, gaba dabii. Ka yi kokarin amfani da kalmomi kamar, "Zan so mu fahimci juna. Mua yadda zamu warware wannan matsala ba wanda yake son a ci gaba da wannan rashin jituwa. Shine saboda idan ka ce kai ma za ka, za ka sa ɓacin rai to wani rigima ma za ta iya dawakan ka. Abin kunga ya kasance shine zai lalata muku aiki. Mutane za su dinga kallon ku a matsayin mutane marasa hankali sauran su. Abu na biyar shine ka nemi mafita tare da bangare biyu. Kada ka yanke hukunci kai kaɗai, sai ka tambayi kowane bangare masu rikicin nan. In mutum biyu ne ka tambaye shi ka ce, "Wancan, wancan to ka ci ka ji. Haka za a yi, haka za a yi." Sannan ka tambayi ɗayan shi ma ka ce, "Wancan, wancan haka za a yi." Don haka ka sami mafita da kowa yana da shi. Shi ke nan za ka ga rikicin ya ragu sosai kuma ya tafi kuma daga nan ma zasa sun samu sun zama abokai sosai sosai suna taimakawa. Abu shida shine ka mai da hankali kan abin da zai faru nan gaba. Kada ka tsaya abin da ya faru kawai. Ka zaton yadda za a guje irin wannan rikici nan gaba. Za mu riƙa yin taron aiki na kowane mako domin bayyana matsaloli da tunani. Hakan zai kawo muku banbanta a cikin wariwa na al'umma. Sannan za mu riƙa rubuta ayyuka da sharuɗɗa. Abu na bakwai shine ka nuna adalci. Idan rikicin ya shafa aiki da aikin kowa, ka tabbatar cewa kowa yana ganin an yi adalci. Kada ka nuna son zuciya ko fita ga wani adalci shine ginshikina haɗin kai a wurin aiki. A buna uku shine karinga yin sulhu cikin sirri idan yayiwu idan rikicin yayi tsanani zauuna da wadanda rikici ya shafe a waje da wadansu mutane wannan yana basu damar magana da gaskiya batareda jin kunya ba wannan yana rage tashin hankali da kuma taimakawa wajen fahimtar juna. Abu na takwas shine ka riƙa koya wa kowa dabarar sasanta rikici. Kada ka ɗauki nauyi kaɗai ka ɗora akanka a matsayinka na oga a wajen aiki. Ya kasance kowane cikin ajin ku yana da ya san yadda za a yi raba rikicin wannan. Abu na goma shine ka kasance mai haƙuri da haƙuri. Wasu rikice-rikicen ba za su warware nan take ba. Ka yi haƙuri, ka ba mutane lokaci su fahimci juna. Kada ka yi ka gaggawa wajen yanke hukunci ka ƙara. Zan sasanta rikici yana buƙatar fahimtar matsala, sauraro da natsuwa, samun mafitar tare da ɓango, nuna adalci, kula da abin da zai faru nan gaba haƙuri, ka tsaya ka mai nafaɗi, ka yi, ka ji ta bakin yan aiki kudun ga irin zama domin kada abun nan ya faru nan gaba. Idan ka bi waɗannan matakai za ka iya sasanta rikici wurin aiki cikin nasara. Mutane za su girmama ka, aiki zai tafi lafiya kuma kowa zai ji daɗin wannan. Ba wai kawai yana warware matsala ba har ma yana ƙarfafa ta. Idan ka sassa rubuta matakai goma masu kyau to ya kamata ka bi abubuwan nan wanda idan ka bi su za su taimakawa rikiten ka sosai sosai. Ka saita 'yan aikin ka su taimaka maka ku ji daɗin aiki. Ina sa.

Eh ina koyan yare kuma na iya kamar yaren turanci. Sannan akwai yare da na fara koyo wanda su har yanzu ban iya ba amma ina koyan su kamar su Fulanci, Yarabanci, Igbonci duk ina kallon su. Ina koyan yare gaskiya saboda in ka iya yare dayawa hakan zai taimaka maka idan ka shiga gurare za ta yiwa wanda za ka yi mu'amala shi bai iya yaren ka ba amma kai idan ka iya shi zai yi mamaki hakan ya burge shi ka dinga jin daɗi. Kai ma a ce ga ka kana jin yaren wasu wanda su basa jin naka su ma abin zai basu mamaki za ka ji daɗi kuma ina son in iya yare insha Allahi zan yi ƙoƙari. Da ina da dama zan iya, zan iya zuwa in koyi yaruka manya manyan yarukan duniya kamar guda biyar ko goma ma idan zan iya. Kasance ina jin sosai sosai yadda ya kamata ko wanda aka haifa a gurin yaren ba zai gwada min jinsi ba. Idan nai haka gaskiya hakan ma zai taimaka min in ji daɗi sosai sosai. Ina son jin yaren mutane, ina son koyon yare sosai sosai yadda ba kwa tsammani.

Ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai saboda suna taimakawa lafiya jikin mutum. Shiyasa nake matuƙar son ruwan 'ya'yan itace saboda suna matuƙar taimakawa mutum saboda shiyasa nake son ruwan 'ya'yan itace saboda suna da daɗi, sannan suna da zaƙi sannan sun kasance su natural ne, suna da kyau da kuma ɗanɗano mai kyau wanda za su taimakawa lafiyan jikin mutum, su taimaka maka sosai sosai yadda ba ka tsammani. Ina matuƙar son shan ruwan 'ya'yan itace sosai sosai yadda ba ka tsammani. Ina matuƙar son su.

Ina kare kaina daga sauro ta hanyar kunna fanka ko kuma sanya maganin sauro ko kuma shiga gidan sauro. Ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku idan nayi suna taimaka mun wurin kare kaina daga sauro. Saboda cizon sauro abune marar daɗi wanda ka iya sanya maka cuta ta zazzabin sauro da sauransu. Amma idan kana amfani da magunguna na kadeji kana amfani da magunguna kuma kana kunna fanka iska saboda idan da iska sauro ba zai zoba. Ko kuma kana sanya net inka shiga cikin net kaga sauro bazai shiga ba. Ko kuma ka sanya ainahin maganin sauro, idan ka sanya maganin sauron sauran nan bazai shigo ba zasu mutu ne. To don gaka kabar ɗakin na ƴan muntuna kasa magani ka kulle ɗaki ka tafi yawo kaje ka dawo zaka taras ɗakin a rufe. Sannan kuma in ks dawo zakaga saurayen duk sun mutu sun fita sai kaɗan buɗe iska ta shigo saika kwanciyan ka. Idan ka kwanta kawai zaka tashi ne. Idan ka tashi zakaci gaba da aikin ka lafiya ƙalau cikin kwanciyar hankali ba tareda wata matsala ba.

Eh ina iya yin iyo amma ba sosai ba ban ƙware ba saboda ina tsoron ruwa gaskiya. Amma ina so in koyi yadda ake yin iyo a cikin ruwa saboda zai taimaka maka sosai sosai. Idan kaji za ka ji daɗin shiga ruwa ba tare da matsala ba. Ko da a ce wata rana kun shiga cikin jirgin ruwa an samu matsala to lafiya ƙalau za ka iya fito kanka daga cikin ruwa nan haka. Taimaka ma ƴan uwanka su sha rayuwa gaskiya, mu daure mu iya ruwa sosai sosai yadda ya kamata yadda mutane za su taimaka mana.

Lokacin da ake hutu ina shaƙatawa ta hanyar kallace-kallace da kuma jin waƙoƙi da kuma zuwa wurin da zan ci abinci in huta. Abin da ya kamata shi sai koda yaushe. Iya so in kasance ina jin hutu, ina son a ba da hutu saboda in zo in huta marayu wata, in yi abubuwa da za su sa ni farin ciki, in ga iyalaina, in ga ƴan uwana da abokan arziki muyi lafiya ƙalau.

Eh ina sanya hula amma ba sosai ba. Su hulan nan nafi sanyawa kala uku ne. Ina sa hula tamu ta gargajiya wadda idan muna wani biki ko sallah ko kuma ina sanya kayan mu na gargajiya na Hausa zan iya sanya ta ko kuma in sanya hula tamu wadda idan za mu kamar idi ko wani abu zan sanya ta. Sannan kuma ina sanya hula ta sanyi wadda ta taimaka ta rufe mun kunnuwa na domin kare ni daga sanyi da ake yi na lokaci bayan lokaci. Sannan ina sanya hula ta karewa daga rana wato facing cap wadda idan zan tafi makaranta nakan sanya ta saboda rana sannan kuma tana ɗan min kyau ne shiyasa nake san sanya ta. Amma na fi son sanya hula na fi son sanya ta kuma kwata kwata ma ban cika sanya hula ta sanyi ba inda ba sanyi ake sosai ba irin na fita zan ilhau mashin, zan hau hanya in yi tafiya wanda sanyi zai iya shiga cikin kunne na, ya sanya ni mura ko kuma ya sa ni ciwon kunne amma ina sanya ta taimaka ta rage mi ni sanyi.

Abincin da na fi ci da safi ya gaskiya, na fi shan kunu. Ida na tashi daga safe, ruwa, ruwa shine babban abin da na fi so to. Ina shan kunu ko kuma wani abu ma dara mai ɗan kauri-kauri. Na sace sai in yi breakfast da shi. Sannan kuma wani gamin ina cin biredi da safe sai in ɗauko ta in fara har sai in ci abinci. Amma da safe na fi son cin abinci mai ɗau ruwa-ruwa ba mai nauyi sosai a cikin jikina saboda lokacin da na tashi ne na ɗan jin ƙarfin jikina. Na lab ta abu mai nauyi a jikina zai iya bani matsala ko ba ni wani abin shi isha. Na fi son abu mai ɗau ruwa-ruwa ko yogurt ko fura ko kunu dasafe da zarar natashi amma dai na fada muku daman inna tashi daga bacci da fari nakan sha ruwa saboda likitoci sun umarne mu da mu dinga shan ruwa. Mai kasancewar ruwa shine abin da muka fara sha rana. Bawai kawai kana tashi daga bacci ka samu abinci ba ka ringa ci ba shiyasa na fi son ruwa gaskiya idan na tashi daga bacci da safe kenan.

Lokacin da nake cin abincin rana, ni gaskiya ban cika cin abinci ba, saboda na ina cin abinci a rana sau biyu ne. Abincin safe izan ci shi kamar ƙarfe shabiyu na safe, abincin rana kuma bana cin shi kwata-kwata sai dai in ci can da daddare haka wurin ƙarfe takwas, in ci abinci in na ci abinci kuma shi ke nan, sai gobe idan Allah ya kai mu to ni haka nake tsaran cin abinci na, wanda na ga yafi sau da ina ci abinci da yawa sau uku a rana, ina da ƴan matsala, ta yo, yin amai, ko yin wani abu, to ina ci abincin nan gaskiya ina ci abinci da yawa sau uku a rana ba jin daɗi. Yanzu nama riga na saba sau biyu nake cin abinci ko da ya ce a rana. Cutan da dawa ma sun saba.

Eh sosai sosai ma ina tafiya da sauri. Musamman lokacin da ya kasance niɗin jikina baya jin kasala, ina jin kasala to zan yi tafiya da sauri. Saka zan sha jiyya sa'an motsa jikina. Kuma ina sauri in je wani guri saboda ina so ina tafiya a kan titi in yi sauri in je inda zan yi abin da ya kamata. Kada yanzu ina tafiya a hankali, a hankali, a hankali baya jin daɗi gaskiya. Na fi so in dinga tafiya da sauri da sauri wallahi. Ina son tafiya da sauri da sauri. Bana son tafiya a hankali a hankali. Na fi son tafiya da sauri idan zan tafi ko'ina zan tafi. In masallaci ne, in makaranta ne, in cikin gari ne, ingurin ƙwallo ne, ingurin ko'ina ne ma dai. Na fi so in dinga tafiya da sauri sauri. Na ta ina sauri sosai bana so in dinga tafiya a hankali. Bana so in dinga tafiya a hankali. Ina son tafiya da sauri sauri. Bana son tafiya a hankali gaskiya sosai. Na fi son tafiya da sauri sauri. Na fi son tafiya da sauri sauri.

Kafin na kwanta abun da nake yi shi ne, kafin in kwanta baccina ina dubawa in ga komi ya daidaita, ya kasance wayana da caji saboda idan wani abu ya tashi na gaggawa cikin dare waya ta akwai caji. Sannan ina, ina yin kashi ko fitsari saboda bana so cikin dare in tashi ina buƙatar yin wani abu amma in ya kasance na kafin in kwanta bacci na yi kashi ne in wani abu ina tashi inyi sallah na ne kawai alwala zan yi inyi sallah in tafi masallaci na. Ba tare da natsaya ina ɓatawa kai na lokaci ba.

Eh ina iya tsallake igiya idan har igiyan ta kasance bata da sawu sosai ina yi, amma yanzu na ma ɗan daina yin shi dan irin ina filin ƙwallo ko wani abu muna ɗan atisayi to ina son yin tsalle-tsalle nan saboda suna motsa min jinin jikina kuma ina matuƙar jin daɗi da kuma matuƙar son, son wannan tsallen da nake yi. Amma ina ko yanzu idan na ga yara suna yi ina matuƙar yin farin ciki. Yara suna ɗan motsa jikin nan sai in ji ina tuna mun dabaya, duk da ma na faɗa muku idan na je filin ƙwallo ko wani abu ina atisayi ina jarraba wannan tsallake-tsallaken saboda suna da matuƙar amfani suna taimakawa da jikin mutum sosai sosai. Ina iya tsallake igiya indai ba ta da tsawo sosai. A gaskiya ina, ina matuƙar iya tsallake igiya idan har wannan igiyar ta kasance ita ba ta da tsayi sosai. Amma idan yana da sayi sosai, to ba bazan yi ba saboda zan iya jarrabawa ko in fadi ko kuma a samu matsala.

Eh ina ajiye kudina a cikin asusun banki na a cikin wayana da kuma kudin yanar gizo na crypto. Sannan ina ajiye kuɗina a normal kuɗi na takarda da muke riƙewa a hannun mu, shima ina riƙe kuɗa ɗena a haka amma na fi ajiyesu a cikin asusun bankina gaskiya na fi haka.

A gaskiya na fi son in shiga bas, saboda in na shiga bas zan samu gurare sosai sosai. Sannan kuma ina jin daɗi in ga na shiga cikin ƙatuwar mota da mutane a ciki. Za mu, zan dinga jin ɗan ɗaɗi. Ina ganin mutane sosai sosai, sakamakon in shiga cikin ƙaramar mota duk sai inji ni. Amma in na shiga babban mota ina ganin ina, inna hanga ko ina ne a cikin motar dai. Nan kuma ina ganin mutane suna shiga suna fita. Haka yana sa ni in ji daɗi. Sannan kuma ina jin daɗi in ga mutane suna kallona ni ina a cikin wannan bas ɗin. Ina jin daɗi ina matuƙar alfahari da haka.

Hanyar da nake magance koke-koken mutane idan sun kawo mini suna da wata matsala akan wani abu, to zan tsaya in yi bincike ne, in ga idan ina da wani solution da zan iya yi. Idan abin ya samu kuɗi ne zan ba da, to zan ba da. Idan kuma shawara ce zan ba da, to zan ba da shawara. Idan ya kama sai na je na yi magana da wani wanda aka samu Allah ake goyo yan da shi, to dole zan je in yi saboda gaskiya ina so in ga mutane suna cikin zaman lafiya ba tare da tashin hankali ba.

A'a gaskiya bana son cin tafarnuwa sosai saboda yana sanya ni bakina yayi wari. Bana jin daɗi kuma zai iya sanya ni in yi amai saboda ina da yawan tashin zuciya bana buƙatar hakan. Ban cika cin tafarnuwa ba gaskiya jama'a. Ku tsaya ku taimake ni bana cin tafarnuwa, bana cin tafarnuwa, bana cin tafarnuwa saboda yana sa ni warin baki. Ko ya sanya ni amai, musamman lokacin da bana jin daɗi sosai a cikin jikina.

Muna aiki ne a cikin jin daɗi da kuma haɗin kai da kuma a kammale a haɗe mata da mun ware kanmu ba. Saboda idan muka je aiki a ƙungiya zai kasance aikin ya yi kyau, ya yi yadda ya kamata yadda mutane za su yaba mana yadda za a biya mu kuɗi yadda ya kamata. Da kowa idan ya ga aikin nan zai ji daɗin shi. Mutane za su yi farin ciki da wannan aikin da muke aiwatarwa, shi ya sa muke yin aiki a ƙungiyance wanda yana da matuƙar amfani ga rayuwar aikinmu.

Eh sosai sosai ma ina sanya tunatarwa musamman a cikin waya sanya, sanya alarm da kuma rubutu a littafi saboda idan na gani in tuna da cewa zan yi wani abu ko kuma idan wata rana ta zo kuma idan lokaci ya yi musamman kamar lokacin sallah ko kuma lokacin da zan tafi kasuwa saboda kada in makara ko kuma in samu in manta ban yi abun ba wadannan, wadannan matakara, ita na ne wadannan matakaran muhimmanci sasa nake sanya tunatarwa a cikin duk wasu abubuwa masu matakara muhimmanci da nake yi na yau da kullum musamman abun da suka shafi karatu, zuwa kasuwa, shan magani da kuma kula da lafiyata ina yin haka gaskiya sosai sosai ina matakar kuma farin ciki da yin haka.

A gaskiya bana son rayuwa a gurare masu hayaniya saboda ni na kasance mutum ne nitsatstse. Bana buƙatar hayaniya kwata-kwata. Bana so in ji surutai na mutane ko kuma disturbing. Inda za su dinga takurawa cikin kunne na wanda hakan zai takura mun sosai sosai shi yasa na gwammace in zauna a guri mara hayaniya. Gurin da ba surutu sosai, ba surutan mutane da zan tika, zan tsaya ni kaɗai in yi tunani na ko kuma in ji waƙa ko kuma dai in yi wani abu. Amman kwata-kwata bana buƙatan shiga cikin mutane sosai, da kuma shiga cikin hayaniya shiyasa da ku ga kullum ina kasan cewa ni kaɗai. Yanzu ma haka wannan recording ɗin da nake yi ina nan ina yi ni kaɗai.

Ba na jin hayaniya kwata-kwata saboda hayaniya tana takura ma rayuwana. Koce tana takura mun sosai. Ba na so in je waje in ji ana ta hayaniya musamman ma ina cikin wajen sosai sosai. Hakan yana matukar ƙona mun rai yana takura ma ƙwaƙwalwata, yana takura wa ta al'amura na rayuwa saboda ni idan na kasance, ni mutum ne mai shiru shiru. Ba na son hayaniya. Na fi so in kasance gurin da yake kasance. Ni kadai ne a wajen ba matune sosai.

An zo wajen fa, ina matuƙar rera waƙa, yayin da nake yin wanka, kuma ina jin daɗin haka. Musamman ma lokacin da na zuba, kai na ruwa ko kuma kafin in fara wanka. Lokacin da zan fara ɗauko ruwa ina zubawa a jikina, ina rera waƙo'i kala-kala, suna bani nishaɗi suna sa ni matuƙar farin ciki yayin da nake ainihin yin wanka. Kuma ace ina waka a lokacin gaskiya ina matuƙar jin daɗin, kuma ina yi sosai-sosai ma ina yi, ina yi ina jin daɗin haka ina rera waƙo'i. Ina wanda nake so, musamman ma wanda na iya haddace wa, in dau ko kuma in kunna muzik a waya na, in ajiye shi, daga cikin, banɗaki kuma ina jin ƙaran waƙar, ina bun waƙar ina jeda wa ina yi, lafiya kalau.

Eh, ina zubda shara gaskiya bana zubda sha-shara a inda bai kamata ba. Ina zub da shara a inda gwamnati ta ce a zub da, inda zai kasance wurin tanin, daman da mutane suka san cewa ana ake zu dawa. Bana zubda shara a wurin da bai kamata ba saboda idan na zubda shara a wurin da bai kamata ba, hakan zai iya jawa mana gurɓacewar muhalli ta hanyar kawo mana cututtuka. Sannan idan an yi ruwa zai iya biyowa, ya zo ya shiga, ya sa mutane cututtuka. Shi yasa nake so idan zan zubda shara in zubda a inda ya kamata. Ba wai in zo in zubda shi ba a inda muke amfani na yau da kullum. Wanda hakan zai matuƙar cutar da lafiyar jikinmu da kuma mutane in ma bai cuce ni ba, wani can na daban idan ya zo ya gani zai ce ni ƙazami ne shiyasa nake zub da shara a inda bai kamata ba. Kuma ina jin daɗin hakan, ina matuƙar farin ciki in ga mutane kowa yana koyi da wannan ɗabi'ar ta zub da shara a inda ya kamata. Sannan a zub da shara a inda ya dace saboda idan kana zub da shara ko ina hakan zai yi matuƙar cutar da kai da mutane da ma lafiyar al'umma ga baki ɗaya.

Babban abun da yake bani ƙwarin gwiwa yayin da nake yin aiki shine idan na san na yi aikin wannan ba ni da wata hanya da zan samu kudi dole sai na yi aikin nan sannan abu ne matukar muhimmanci a ya kasance niɗin a matsayina na matashi mai hankali mai shekaru wanda ya san ya kamata ya kasance ina yin aiki domin dogaro da kai domin in sami ƴan canjin kashewa na yau da kullum hakan fa yana matuƙar taimaka ma rayuwata a wurin aiki kuma wane irin aiki ne idan aikin ƙarfi ne in ma aikin ibada ne idan aikin karatu ne, duka gabaki daya ba'a bari na gaskiya a baya ina sahun gaba wajen aikata ayyuka masu kyau ina kuma matukar jin dadin hakan sosai sosai yadda baku tsammani ina jin dadin yin aiki, kuma hakan yana kara mun karfin guiwa ne saboda ina son idan na yi aikin nan shine ya kamata in yi kuma za a biya ni kuma zai taimaka min wurin samun kuɗaɗen shigowa da zan dinga kashewa yau da kullum in biya buƙatuna da na ƴan uwana da na mutane na gabaƙi daya.

Eh ina shan ruwa mai sanyi amma ba sosai ba. Lokacin da na fi shan ruwa mai sanyi shine lokacin da nake jin zafi sosai. Sannan kuma shima hakan idan ruwan ya yi sanyi da yawa sosai sosai gaskiya ba na sha saboda likita ya bani shawara in daina shan ruwa mai sanyi sosai. Sai dai in sha shi da ɗan sanyi sanyi dai haka wanda ba zai cutar da lafiyar jikina ba. Na fi son shan ruwa wanda yake tsaka-tsakiya. Shi ba mai sanyi sosai ba kuma shi ba mai zafi sosai ba tsaka-tsakiya de wanda normal de. Ina sha shi hakan yana matuƙar taimaka min amma a da fa. Ina shan ruwa mai sanyi amma sakamakon likita ya hana ni saboda in kana shan ruwa mai sanyi sosai hakan zai iya, zai iya damun lafiyan jikinka na wani bangare na jikinka. Kaga idan kana hakan ba kyau ya kasance mutum, gwanda mutum ya tsaya, ya kasance cikin lafiya da kuma cikin ƙoshin lafiya shiyasa ba na son shan ruwa mai sanyi sosai. Amma wani gamin ina sha idan ta kama amma it ta kama ɗunma fa na faɗa muku ba wai ina shan mai sanyi sosai ba. Ina shan ruwa wanda yake tsaka-tsakiya. Shi ba mai sanyi ba, shi ba mai zafi ba saboda hakan zai taimaka ma lafiyar jikina.

Ina cin abinci a gurare da dama. Ina cin abinci a cikin restaurant inda ake sayar da abinci ko kuma abincin da ake saidawa a kantiti irin su awara, gurasa da sauransu. Ina cin su yayin da na-ke yin aiki ko kuma ina zuwa da kaina in je in ci ko in aika yaro ya siyo mini in ci ko kuma in tattaka da ƙafa na in je in bada kati na na banki su sanya a cikin machine ɗinsu su ciremun kuɗin sai na biya su sai a sanya mun abincin in ci in ƙoshi idan na ci na ƙoshi sai in sha ruwa. Idan ina bukata sai in samu ruwa mai dan sanyi kadan kadan ina cin abinci sosai sosai. Ina kuma jin daɗin cin abinci yayin da nake aiki saboda idan ban ci abinci ba lokacin da nake aiki hakan ka iya sa wa injika sala jikina ya mutu amma na ci abinci, zan dan samu fitari kuma zan ji daɗin jikina sai dai idan azumi nake yi. Idan ina azumi kuma lafiya ƙalubal buƙatar cin abinci. Dole sai dai in yi haƙuri babu wani abu da zan yi da yake in yi haƙuri.

Eh ina kammala aikina akan lokaci sosai sosai. Ina yin aikina, ina matukar mutunta lokaci saboda lokaci shine kan gaba. Duk abin da za ka yi idan lokaci ya riga ya wuce, shi ke nan kaya a sara. Shi ya sa koda yaushe na kasance ni mutum ne mai girmama lokaci. Idan an bani aiki ina yin kokari inga nayi shi a cikin lokacin nan da aka bani. Ban wuce lokacin ba saboda idan kana haka, hakan zai sa mutane su dinga girmama ka saboda kana musu aiki yadda suka ce, yadda ku ka yi alkawari. Amma idan aka samu akasin haka, kai ba za ka ji daɗi ba saboda kai ma ka ɓata wa kanka lokaci. Kazo kana yin abin da bai kamata ba. Ga alhali ga abin da ya kamata a can kana nan kana yi. Shi ya sa na kasance ina girmama lokaci sosai sosai kuma ina so lokaci.

Eh ina musabaha da mutane saboda yana da matuƙar amfani a gare ni da kuma zai ƙara mana dankon soyayya a matsayina na musulmi. Hakan nada matuƙar amfani. Zai ƙarama daƙon soyayya da kwaljini da juna ba ya kasance ba idan na ga mutum ba zan ce mai kome ba sai dai in yi saboda yin hakan Agabama ba daidai bane. Zai fi kyau in dinga magana ina gaisawa da mutane hakan yana da kyau sosai domin hakan yana nuna abokantaka da zumunci da son juna da tausayi da riƙon amana da duk abin da ya kasance ya kamata. To idan na yi hakan yana da matuƙar amfani ina son kuma in dinga musabaha da mutane ne saboda soyayya da take tsakanin junanmu.

Abin da nake yi gaskiya da safe lokacin da na farka, da farko zan tsaya in duba wayana in ga lokaci. Idan lokacin sallah asuba ne, in tashi in yi arwala, in fito, in yi nafla sai in tafi masallaci. Idan na gama sallan asuba na dawo zan cigaba da danna wato ainihin wayana zuwa gari ya waye. Wani lokacin kuma bana danna wayana. Zana kawai bana danna wayana kawai zan kwanta ne, in yi tabbaci na, in huta marayuwa na zuwa gari ya waye. Haka nake yi. Idan kuma ina makaranta ina jarabawa lokacin zan tsaya in yi karatu ne. Idan na gama karatuna sai in wuce makaranta in rubuta jarabawa. Wanda hakan ina fatan Allah ya ba ni sa'a. Abubuwan da nake yi kenan. Da farko dai idan na fara ina tashi ina yin, ina yin, ina fara shan ruwa saboda likitoci sun ce ya kasance a cikinka rana ka fara shan ruwa. To ina fara shan ruwa ne idan na tashi daga bacci. Sannan in yi, in duba wayana, in shiga Facebook, in shiga dai abubuwa, in ga abubuwan da suke wakana kafin in shiga mun dakin, in yi fissari, in yi arwala, in tafi massalaci in je in yi sallan asuba.

Eh ina yin kiran bidiyo musamman ga ƴan uwana wanda muka jima ba mu ga fuskokin juna ba muna yin kiran bidiyo wanda hakan yana matukar taimakawa wurin ganin fuskokin juna da kuma halin da muke ciki, muna gani muna farin ciki, kowa yana faɗa ma kowa kowa yana ganin kowa abin da ya kamata ace ya yi, da abin da bai kamata ba ma lafiya ƙalau du abubuwan suna tafiya yadda ya kamata.

Ina yin abubuwa da dama domin nishaɗi. Na ɗaya, ina ainihin karatun Alqur'ani. Na biyu, ina zaunawa in kalli bidiyos a cikin wayana wanda zasu bani nishaɗi. Sannan ina jin kamar wakoki. Na biyu, ina zaunawa in kalli bidiyos a cikin wayana wanda zasu bani nishaɗi. Saboda idan kana karanta Alqur'ani, zakaji natsuwa ko kuma kana sauraren shi ko kuma kana sauraron wa'azika kamar nasu Malam Sheikh Jafar ko kuma kuna tare da abokanka kuna labarai na duniya wanda zasu sa ka manta duk wasu damuwa take jikinka ka shiga cikin nishaɗi. Hakan yana da matuƙar kyau gaskiya kuma ina matuƙar jin daɗin yin nishaɗi. Ko da yaushe kasance ina cikin farin ciki saboda idan kake cikin damuwa, kaima kanka ba za ka ji daɗi ba sannan za ka ba jikinka ƙwaƙwalwaka, zuciyoyinka da kanka wahala. Amma idan kana nashadi, zaka kasance cikin farin ciki kana jin daɗin rayuwa da hankali da kwanciyar hankali.

Nafi son yanayin ɗaki wanda ya kasance ɗakin yana da ɗumi-ɗumi ko ince gumi-gumi saboda idan ɗakin yana sanyi sosai, gaskiya bana iya bacci saboda ni bana son sanyi sosai. Nafi son yanayi wanda yake da ɗan ɗumi-ɗumi, hakan zai taimaka min inyi bacci sosai. Amma hakan bai hana ba cewa wai bana son iska. Inason iska sosai sosai yayin bacci. Inason iska sannan kuma inason ɗaki mai ɗumi-ɗumi. In ta kama in shiga bargona amma ya kasance dai ina samun iska yadda yakamata wadda zata taimaka mun wajen numfashi na da abubuwan da suka kamata sosai sosai.